Kun dai san kayan aiki na da muhimmanci inda ma aiki ma na da muhimmanci ko? To, wane irin kayan aiki kuke amfani da su a duka aikin da kake yi ko a duka aikin da kike yi, ya kamata kayan da kana aiki da shi ko da kina aiki da su, su zama kayan da in ka yi aiki da su, aikinka zai fita da kyau, ƙwarai da gaske wanda duk in wani ma ya gani zai yi sha'awan sa. Kun gane ko? Ba wai kayan aiki da za ka yi aiki ya ba ta maka aiki ba, a'a. Wancan ba kayan aiki mai kyau ba ne. Ana neman kayan aiki da har in ka yi aiki da ita, in wani ya ga zai yi sha'awan aikinka. In ma ya yi sha'awan aikinka, zai iya tura maka wani ko wata ita ma ta zo ka yi mata aiki. To, shi ya sa ina tambayan ka wadannan kayan aiki kuke amfani da su. Kayan aiki ne masu muhimmanci ko kuma kayan aiki ne da ba su da muhimmanci?

Kundai san rubutu mai kyau na immanci ko? Rubutun ka yana da kyau ko kuma rubutun ki yana da kyau. Rubutu mai kyau yana da mahimmanci sosai. Yana da mahimmanci in da dai in ka yi rubutu mai kyau, an wani ya gan ya iya karanta abin da ka rubuta shi ma zai yi sha'awan shi. Kuma ba kowa kawai yin sha'awan shi ba, zai gane da abin da ka rubuta. Amma in ka yi rubutu marasa kyau ko mutum ya duka abin da ka rubuta ya karanta ba zai iya gane abin da ka rubuta ba. Shi ya sa yana da kyau kowa ya diga rubutu mai kyau inda za'a gane. Saboda ba dai rubutun kaɗai bane ake dubawa amma rubuta abin da ka rubuta mutum zai iya karantawa ya gane. An dai in dai mutum ya iya karanta abin da ka rubuta kuma ya iya gane, ka gan wannan zai taimake mutumin kuma kai ma zai taimake ka. A misali yanzu kana jarabawa kuma an baka tambaya ka ba da amsa. Ka yi rubutu da me ee ka yi rubutu da wanda yake duba jarabawan bai gane ba. Ai ka gan za ka fadi jarabawan saboda shi mai duba abin da ka rubuta bai gane da abin da ka rubuta ba. So kuma ka rubuta abin da ya yi daidai ko bai yi daidai ba, ka gan za ka fadi kina. Saboda haka muyi iyakacin kokarinmu mu duba cewa rubutunmu yana da kyau kuma yana fita fiyes, fiyes, fiyes. Ka gane ko?

Akwai miya kala kala a duniya. In zaka ci abinci, wanne ne kafi son cin abinci da shi? Kun san a duniyan nan akwai irin miya iri kala kala, daga kudu, daga arewa, daban daban. Akwai miyan kuka, akwai miyan gyada, akwai miyan kabewa, akwai miyan ganye, akwai miyan gwaza, akwai miyan wake, akwai miyan egusi da ire iren su kala kala. A cikin duka wa'inan miyoyi da na kira, ai ka san a dan adam akwai abin da ya fi so. So wanne ne tafi maka daɗi? Wanne ne kafi son ci da ka san, kai! In dai an bani wannan miya in ci abinci da shi, gaskiya ni dai zanji daɗin cin sa kuma zan ci shi da zuciya ɗaya. In ka ci abincin nan, ka san an baka abinci da miyan kuka, kuma kai mai son miyan kubewa ne, ai baza ka ji daɗin cin abinci da miyan kuka dinnan ba. Saboda miyan kubewa ne shi ka fi so, ko ba haka ba? Kuma in an baka da miyan egusi kuma kana son miyan kuka, baza ka ji daɗin cin miyan egusi dinnan ba. Saboda me? Saboda miyan kuka ne kafi son ci. Saboda haka ina tambayan ku ko saboda in sani wanne irin miya ne kafi so. Saboda har in za'a baka abinci, a san wata irin abinci za ka baka da kuma irin miyan da za'a baka ka ci abincin da shi. Ko kun gane? Ko kuma ita ka san ma ai farfesu? Farfesu shi ma miya ne ta kanshi. Wancan za'ace miyan kifi kenan ko, ko miyan nama, ko wanne da zaka iya kiranshi. Da shi zaka ci abinci. In zaka ci abinci, a yi maka shi sak sak sak, ka ci ka ji sha'awa, ka koshi. Saboda haka in dai zaka ci abinci, ka faɗa wanne irin miya ne tafi maka kyau ka ci.

Siyayya abu ne da mutum yake yi a kullum ko ba haka ba. Saboda haka yau ina so in tambaye ka, in tambaye ki wani shago ne kaki, kike fi zuwa? Akwai shagogi kala kala. Akwai shagon dinki, akwai shagon provision, akwai shagon kayan miya, akwai shagon, akwai shagon kaya, shagon riguna, shagon takalma, shagon jakunkuna. A ke kina gan kanki ko kana gan kanka ɗan adam wani shago ne kake fi zuwa? Shagon shayi ne ko shagon indomie ne ko shagon kwai ne ko shagon siyan kaya ne? Duka waɗannan abubuwa abubuwa ne mai, mafifanci. Kuma abubuwa ne da kullun kullum muke amfani da su. Saboda mu a yanayin munayan adam muna bukatan sutura, muna bukatan abinci, muna bukatan wurin zama ko ba haka ba. In kai kuma wanda ka fi son cin abinci ne, kaɗan za ka dinga zuwa shagon da ana saida kayan abinci. Shagons da ana saida ace mangyaɗa, manja, shinkafa, wake da ire-irensu. Ko kuma in dai mai son kaya ne kuma zaka zo zuwa shagon da ana saida jakunkuna, ana saida eh atampa, ana saida kayan kwalliya saboda kana son kayi burkiya, kina son kayi burkiya, mutane su ganki su kuma ji sha'awanki.

Shin an ce ɗaki mai kyau abin kallo ko ba haka ba? Wane irin kayan ɗaki ka ke fi so? A kayan daki akwai ire-irensu. Akwai ita a ɗaki, akwai kujerar zama, akwai tebulu, akwai kujeru, akwai kafeti, akwai wurin cin abinci wato wanda bature na kiran dining table, akwai ita television, akwai rediyo wanda za ka ji, akwai adama abun da ana jan kara wanda wato speaker kenan ko ba haka ba. So a cikin duka kayakin ɗakin nan wanne ne kin fi so ko wanne ne ka fi so? Akwai ire-irensu kayan ɗaki. Wanne ka fi so? Ka imagi an yi sabon amarya. A'a in an yi sabon amarya in ta je gidan maigidanta, ta so ta tafi da kaya masu kyau. Kaya da in mutane sun zo in baƙi sun zo sun ji daɗin gani ko ba haka ba? To irin kayan ɗaki dinnan in mutane suka zo suka gani za su ji daɗi su ce kai amarya ɗakin ki ya yi kyau. A cikin duka kayakin nan da na lissafta wanne iri kaya ne kin fi so? Wai yin su kuma a cikin kayan ɗaki ma kayan nan kayan ta na kicin ita ta fi so su tukwane su kwano ne da irin su. Wanne ka fi so?

Kallo abin sha'awa ce, ko ba haka ba? To yau ina so in tambaye ku, kana zuwa gidan fim? Ka san me ake kira gidan fim? Gidan da za ka je ka kalla, ka kalla, ka kalla kamar a ce anan Kannywood. In mun je mu kalla su fim kala-kala, wato to, to ne ina so in sani kana zuwa gidan fim? Ka je ka yi kallo, ka kallo irin diffiren, diffiren kind of me ake kiran sunan abun, irin dai daban-daban ka kalla fim. Akwai fim na dariya, akwai fim na kuka, akwai fim na sha'awa, akwai fim na soyayya. Ko wanda iri kala, kala. Kana son zuwa gidan fim? Ina son in sani. Wallahi ku faɗa mani.